To ni dai yadda nake taimakawa kaina idan banji daɗi ba ina amfani da hanyoyi da dama ne. Wani lokaci zan je in zauna ne in natsu. In na zauna na natsu sai an fa-- sai, sai in na zauna na natsu to a lokacin zanje wani daɗi. Sannan ban fiya yanke hukunci wani lokacin saboda irin gudun abun da zai je dawo. Amma gaskiya abubuwan suna burge ni, ni kaina wani lokacin saboda zan ga irin abu ya ɓata min rai. To amma in na samu guri na zauna sai in ji na samu na sauka. Amma waɗanne nake kira iyaye na nake kira. Na kira iyaye na ko abokina don in nemi shawaran shi kuma abinda yake farantamin rai shine in suka zo zasu baka shawara zasu kwantar maka da hankali in suka kwantan ma da hankali to wannan kwantar da hankalin zaka ji shine nan zai ƙara ma ƙarfin gwiwa, shine zai ƙara ma ƙarfin gwiwa. Amma ba ka ba sai kaji abun nasu yi suna ta wani abu. Amma gaskiya ana jin daɗin abun sosai.

To a lokacin zafin rana gaskiya ƙuraje dama suna fito wa mutum a jiki. To ƙuraje suna futowa kuma za ka ji ƙurajen nan suna wa mutum ƙaiƙayi sosai. Suna yin ƙaiƙayi sosai. To a abinda nake a irin wannan lokacin ina zuwa in samu hoda, in samu hoda sai, sai mutum ya sawa jikinsa. Sai ka sawa jikinka. Sannan sai ka kula akwai kayan da suke bada zafi idan ka saka su. To su waɗannan kayan su za ka samu ka canja. Idan ka canja waɗannan kayan to idan ka canja waɗannan kayansu shikenan sai ka samu kaya waɗanda basa ɗaukan irin zafi sosai sai ka saka su. Shi kuma bac, bacin dare cikin zafi gaskiya kamatuwa yayi a ce mutum zai dinga fita waje. Sai mutum ya fita waje sai zai samu guri mai kyau, mai iska sai ya kwanta saboda kada ya zo ya ƙara, kada ya zo ya ƙara shiga cikin zafi. Ƙurajen su ci gaba da futowa. Ko kuma ƙurajen su ci gaba da futowa. Ko kuma ƙurajen su ci gaba da futowa ko kuma irin jikin shi yayi zafi ya rasa me zai dagaske wannan sune abubuwan da ya kammata a ce mutum yayi saboda ya sami, ya sami jin daɗinsa. Saboda kar jikin mutum baya zama yana da tabubuka. Kai kanka in ba ƙuraje a jikinka in ka samu ka zo waje mai iska ka kwanta za ka dinga ji daɗi sosai. Ba za su dinga takurama ba da ƙaiƙayi da sauran sama.

Eh toh gaskiya irin miyar da nafi so itace miyar agushi miya ce da ake yin ta, a ci ta da waina, da tuwo ko da gurasa duka ana ci. Na agushi abu ne yana, miyar tana da daɗi, tana da daɗi sosai saboda ana saka mata kayan haɗi sosai. Aka saka mata kayan haɗi sosai toh za a, miya kuma tana daɗi. Amma bayan ita ma akwai miyar taushe. Miyar taushe itama ana yin ta da kayan miya, da alayyahu, da kabewa sai a ci da tuwo ko da waina ko da gurasa. Ita ma tana da daɗi sosai, tana da daɗi sosai. Amma miyar akwai miyoyin da suna da daɗi amma kai baza suyi maka daɗi ba. Toh nan za kaga cewa mutane basu fiya ma tsayawa suna wannan ba saboda irin mutane ba zama su tsaya suna biye mai ba in kace wannan yana da daɗi wani da wani. Toh gaskiya dai abun da yake faruwa kenan.

To abinci lokacin girbi. Ai abinci ne kala kala abubuwa-- abinci ne wanda ake samu idan ƙarshen damuna ta zo. Idan mutum ya shuka to idan damuna ta wuce, a'a idan damuna ta zo ƙarshe shine yawanci lokacin da ake kulbi, lokacin da ake girbi. Mutum zai je gonarsa, ya je gonarsa zai girbe abin da ya noma. Abin da ya noma ɗin ta iya yiwuwa suna da yawa. Wani zai iya shuka wake, wani zai iya shuka masara, gero, dawa duka zai iya shuka. Amma in mutum ya shuka irin waɗannan abubuwa, dole zai, zai koma ne girbe su da zarar an ce gashi lokaci ya yi. Saboda in bai girbe ba za su lalace. To kuma sanda ake samu can ƙarshen damuna, za ka ga lokacin ruwa ya-- an daina ruwa sosai musamman masu wake a wannan lokacin suke zuwa sai su yi aikinsu. Sannan abubuwan da ake dafawa shi ne ana dafa abubuwa da yawa. Dus, shinkafa, su wake, harsu, masaran ma ana dafawa. To wanda yake tarawa shi ne wane za ku je da shi kamar daman ayi yawancin aikin ba na mutum ɗaya ba ne. To za ku je da shi sai ku zauna, sai ku zauna sai ku tsince abin da yake didi. Wanda ya lalace ku ware shi gefe. Makuwa zai iya tarawa saboda ai abu ne wanda an san cewa gashi abun da za kayi ka samu. To kuwa zai iya tara.

To waƙoƙi, waƙoƙin yara su ne waƙoƙi wanda ake musu a makaranta. Yawanci gaskiya yara sun fi son irin waɗannan waƙoƙin saboda waƙoƙi ne wanda suke jin daɗinsu. Kuma dama shi yaro yana so idan ya zo yin karatu a same waƙa saboda zai fi gane karatun. To haka gaskiya waƙoƙin yara irin akwai su da yawa musamman wanda ake musu a makaranta. To suna jin daɗin waɗannan waƙoƙin kuma shi yasa haka karatun nasu yana zama sosai. Ma lokacin da ake rera su lokaci ne na karatu. Kusan duka makarantun duk suna da haka. Makarantun boko suna da nasu, makarantun islamiyya suma, suna da nasu. To haka ake yin shi. Kuma wanda yake koya yawanci malamai ne. Yawanci malamai ne su suke koya waƙar. Amma daga baya ma za ka ga, za ka ga yaro ya iya amma yawanci wannan sai irin a gida, a gida ne za ka iya. Amma yawanci malamai ne suke koyar da waƙa har yaro ya zo ya iya. To gaskiya wannan shi ne. Na fi yi cewa malamai ne saboda malamai sun fi ƙoƙari a kan rera waƙan. Su ne suke ƙoƙari sosai da sosai.

Eh toh farkawa na dai ya danganta da lokaci akwai lokacin da nake farkawa da sassafe, akwai lokacin da nake farkawa cikin dare, akwai lokacin da nake farkawa kafin ma safiya tayi. To gaskiya farkawa na ya danganta, wani lokacin da wuri-wuri ne nake farkawa, wani lokacin kuma yana ɗaukan lokaci. Amma abin da nake yi shi ne in dai ina so in farka da wuri, to ina kwanciya da wuri. Yau wa yadda zan farka da wuri, to sai in kwanta da wuri. To gaskiya wannan yana bani ƙarfin gwiya sosai, sai ka ga na farka da wuri. To shiyasa, to abin da dai yake faruwa kenan, gaskiya kwanciya nake da wuri. To shine za a ga na samu na farka da wuri ba tare da wata matsala. Amma in ban da haka gaskiya. In dai sai ka ce, in dai ka ce sai ka ji barci sosai, to gaskiya farkawan naka kuma zai zama wani abu haka. Zaka zo gaba ɗaya kaƙi farkawan da wuri. To shiyasa, shiyasa ba za ka iya abin da kake so ba. Toh shiyasa wani lokacin sai ka ɗan bishi a hankali yauwa sai ka kwanta da wuri yadda za ka tashi da wuri. Ai sai haka yauwa, sai ka farka da wuri yadda ka tashi da wuri.

Eh, abun da muke faɗa shine to abun da muke faɗa, abun da muke faɗa in muka ji wani abu shine kawai zamu ce gaskiya ba mu son sa. Ba ma son wannan abun saboda me abu ne wanda ƙila ba shi da kyau ko dai ba shi da irin abu na kirki. To sai mu ce gaskiya, ba mu son wannan abun. Za mu fara da cewa to ba mu son shi. Munason mu bayyana shi. Wani lokacin mutum zai iya ɗan jan lokaci kafin ya bayyana saboda ba kome ne ake irin garaje a ce bana so ko ba. Wani abun ake wa mutum idan baya so, to maimakon yaje ya fara irin abu har ya kai ga ƙila ya, ya je ya ɓata wani rai. To ya fi irin a ce kawai mutum dai irin ya je ya samu ya zauna, ya yi natsu. In ya natsu, ya yanke shara sai ya zo ya bayyana. Ko kuma irin ana faɗa maka kana kwafuwa daga baya sai ka zo sai ka yarda. To shine abun da yake faruwa gaskiya. Abun da yake faruwa ke nan. Kuma inda ake karɓa, inda ake karɓa shine in kana so sai ka ga kana ta irin abubuwa dai haka. Aya in kana so ka karɓa za ka ga abubuwa ne kala kala. Wani abun za ka karɓa ne ba yadda zakayi. Wani abun kuma za ka karɓa yadda ra'ayin kai. Amma in dai cewa bayadda zakayi ne to dama za ka karɓa ɗin. Idan kuma cewa kana da wani ra'ayi da in ka ga dama za ka canja, to wannan mutum zai iya. Mutum zai iya wannan ya canja ra'ayi. To abu ne dai gaskiya wanda yake da irin nauyi sosai. Zaka iya yin shi. To za ka ji daɗi kuma da sanda suka dawo maka. To shine abun da yake faruwa. Kuma dai abubuwa ne wanda dole dama ana buƙatan su. Shi yasa koma menene mutum yake yi in dai aka ce za ka je waje kaza, to za ka samu kawai ka anshe shi ne babu yadda za ka yi. To abun da yake faruwa yake nan gaskiya kusan kowane lokaci. Kuma mu muna da wani abu wanda mutum ma yana cikin matsala amma ba zai iya bayyanawa ba. Wani yana cikin matsala ba zai iya bayyana ba kuma ba tsoro bane ba. Ba tsoro bane ba kawai ya sa a ranshi cewa ba wanda zai gaya wa ne saboda ba kowane yake son ya faɗi abin da yake damun sa ba. Ba kowane yake son haka ba. To saboda haka sai ka ga mutum ya ɓoye abu bai yi magana a kai ba. To shi yasa za ka ga mutane irin suna abubunsu ba tare da wani matsala ba. To amma in ya zamana cewa dole sai ka bayyana abu sai ka bayyana shi. Amma ka san ta wace hanya za ka bayyana saboda ai wasu abubuwan in ka tashi bayyanawa za ka bayyana ne irin yadda ranka yake so. Wani kuma aɓoye za ka bayyana shi. To irin waɗannan ɗin dama an fi so ka bayyana su ɗin aɓo yan yadda za su fiye maka yadda kake so yauwa. To haka abun yake. Bawai sai mutum yaje yana kiran wani abu ba waye da waye yana kiran matsala abu ya zo ya faru. Wannan ba shi ake so ba. Ka bayyana abun da ka san cewa in aka magana za a ji daɗi. Shi yasa gaskiya wani lokacin mutum zai yi zaɓi ya ƙi bayyana wani abu saboda misali kamar bayyana wa mata wani abu. Kamar ka bayyanawa mata sirrika, in mata ka bayyanawa sirrika to zasu iya zuwa su baka matsala suje su faɗa shi yasa ba kowane lokaci ake ba wa mace sarri ba. Ita mace kawai sanda ta ga dama kawai take abun da ranta yake so take yi. Sosai ma. To shi yasa gaskiya wani lokacin wane kawai zai yi zaɓi ya ɓoye musu ne. Inda su in ka ban musu za su iya zuwa su tona ka su fallasa ka. Amma in ka ɓoye musu wani lokacin shine ka yi dai-dai ma.